Wani gidan abinci kake fi so? Da gaskiya ne gidan abincin da zan ce na fi so shine akwai wani gidan abinci da ake kiranshi de Luna a nan garin da nake. Sunan gidan abincin de Luna kuma da gaskiya sun iya abinci sosai. Abincin suna da daɗi, shi na fi so.